Eh, tabbas ina shan madara kam. Dan madara yana da matuƙar muhimmanci a jikin ɗan adam. Domin ko ba komai, yana sanya sassannin jikinsa ya ƙara kyau da kuzari, sa'annan kuma yana kare sa daga dukkan wani cututtuka da ya shafi kaman wanda ake kiran sa a zamani kaman ulcer da abin da ya kama da haka. Don haka madara tana da matuƙar muhimmanci. Sa'annan ko ba komai, yana tare mutum daga zafin rana da abun da ya jibinci haka. Wannan shine maganan da take gaskiya game da madara. Da fatan Allah sa mu dace, ya kuma bamu sa'a gaba ki ɗaya.

Tabbas kam ina riƙe riga a aljihuna musamman idan rigar sharshar ce kuma zan kai a ɗinka mun abun da ake kira 'yar shara. Domin yana da sauƙin riƙewa ɗinsa a cikin aljihuna ba tarema da kowa ya san me ke cikin aljihuna ba. Shi riga sanya sa a aljihu ya danganta da yanayin rigar da girmansa da kuma yanayin aljihun, yanayin ɗaukansa. To amma a gaskiya maganan gaskiya nakan sa riga a aljihu amma ya danganta da yanayin rigar da nake dauke da ita a hannuna. Amma mafi a, ala shine idan sharshar ne nakan sa sa a aljihu idan kuma mai kauri ne wanda ba zai iya shiga aljihu ba nakan sanya sa a cikin leda. Da na sa a cikin leda sai in kai zuwa ga masauƙin da nake so in sauke wannan riga. Wannan shine magana, matabbaciya, ingantacciya game da sanya riga a cikin aljihuna.

Kukan zakara, ina jin kukan zakara kam duk safiya domin shi ke sanya ni in ji cewa ai gari ya waye. Ko ba komai idan ka ji kukan zakara zaka san cewa gari ya, ya waye. Wani lokacin ma zakara yakan yi kuka sau biyu, yakan ta da mutum idan ya san kai mai yawan tashi asuba ne. Sa'annan ko kai ma ba kana yawan tashi asuba ba, da zaran asuba aka ce tayi, za kaga zakara ya yi cara, ya yi cara, ya yi cara. Sa'ad da ya gama, lokacin da aka gama sallar asuba gari ya washe, ya waye. Lokacin kuma sai ya ta da faka-fakansa, ya bubbuga sa sannan ya ƙara yin wani cara domin ya nuna ma kai gauro ka yi sauri ka tashi gari ya waye. Domin a je a samu abin da za a nema a ci wannan waye, eh wayewar safiyar gari. To a gaskiya, eh ina jin kukan zakara a ko da ya wuce musamman da safiya. Wannan shi ne magana game da kukan zakara. Da fatan Allah yasa mu dace gaba ki ɗaya. MashAllah.

Tabbas ina ajiye kwafin bayanan bayanai na musamman akan yanar gizo gizo. Domin yanzu idan ka ce za ka ajiye kwafin bayanan ka a takarda, za ka iya rasa sa wani lokacin kuma za ka iya kanana tafiya kai mantuwa ka zo ka rasa sa gaba ki ɗaya ma. To a gaskiyar magana ina ajiye kwafin, eh kwafin bayanin ni ka na domin ko ba komai in aka buƙace su nan da nan zan cire su ko a yanar gizo gizo ko kuma a gida idan na yi ajiya ko da ba da yawa ba. Eh tabbas ina yin haka dai. Wannan shine mafi ala tangana da in kana so ka tafiyar da ayyukanka cikin sauƙi ko kuma mutum na buƙatar sa a wani ɗan ƙanƙanen lokaci sai kawai ka ɗauko ka miƙa masa ba tare da ka yi wani tunani yadda za a je ka, je ka sake buga wani ba ka ajiye wani kwafi ɗin. Wannan shine eh babban magana dangane da haka.

A gaskiyar magana bana yin waƙa cikin zuciya, sai dai idan zan yi waƙa nakan rera waƙa yadda ya kamata. Domin masu saurona su ji daɗi. Nima in nishaɗantu da waƙar da nake rerawa. So tari dayawa idan zan rera waƙa nakan tabbata cewa ina cikin nishaɗi domin ko ba komai in samar ma da kaina. Wani annashuwa da kuma masu sauraro na gaba ɗaya. Wannan shine magana. Wace take ingantacciya daga gare ni akan waƙa cikin zuciya na.